Ina iya shaƙatawa a lokacin hutu. Wani lokaci ina shaƙatawa, in je ni, wurin gidan abinci, ko mu fita da abokanai na mu je yawo, ko kuma in je ni wani wuri. Shi ne hanyoyin da nake bi mu shaƙata. Ina maganar shaƙatawa ina nufin, dan ba ka da abun yi, hankalin ka kwance kana hutu, za ka iya tashi ka fita, je ka nemi ko kai da abokananka, ku je ku wani wuri, kai da abokananka, sai ku je ku ɗan samu abinci, ku ci, ku na ɗan nishaɗi, ko ku sa waƙa, ku yi ta rawa. Shi ma wani shaƙatawa ne. Lokacin hutu lokaci ne da aka yi, saboda ka huta daga ayyukan da ka yi. Idan ka yi aiki da rana in an ce hutu da yamma, za ka iya dawowa gida ka huta. Idan ka ga dama za ka iya fita, ku je ku yi shagali da abokanka, ku shaƙata. Shaƙatawan da nake magana shi ne, ka ɗan nemi wa kanka da ɗan abinci, ko da abokanku, ku zauna ku ci, ku yi farin ciki, ku shaƙata hankalin ku a kwance. Du wanda ya ba ka hutun shaƙatawa, to matuka yana son ka ne sosai. Saboda idan da ba ya son ka, ba ze taba ya ce ma, baze taba ya ce ma ka je hutun shaƙatawa ba. Hutun shaƙatawa yana da matuƙar amfani.

Eh ina cizan farce wani lokaci. Dan lokacin dan tuna a makarantar mu na baya, idan an ce mu yanke faracinan mu sai mu kuma mu manta. Wani lokaci kuma mai taurinkai muƙi yanke wa mu dawo makaranta. To idan an dawo makaranta wani malamin da yake samu mu yanke farcen mu a wurin a lokacin ko da dutse ya bamu ta kankarewa sai farcen ya zama ƙarami. To idan na ga kalan an kusan iso kai na zan cije farcen ne in cire shi. Wani lokaci kuma dan zauna kawai haka in ta cizon farcen kawai haka ba wai an ce min in yanke farcen ba. Zan cije farcen kawai don ina tunanin wani abu daban. In kuma na ci cije farcen wani lokaci yana fita wani lokaci kuma baya fita. Amma idan ya fita sai in ji tsara. In kuma bai fita baya zauna, yako kuma sai ya ɓata min rai. Wani lokaci kuma farce datti na shiga cikin farce. Nan datti ya shiga cikin farce na kuma nace sai in ji ciwon ciki wani lokaci. Sai naje na nemo maganin da zan sha ya warkar da ciwon cikin nan. Shiyasa ba kowane lokaci bane ake cizon farce. Sai lokacin da hannu na yana nan da tsafta ba ko datti a ciki kafin nake cizon farce.

Ni ina kwana a kan gado ne kullum saboda ina da gadon da zan kwanta a kai. Hausawa sun ce ba kullum ake kwana a kan gado ba. Haka ne, wani lokaci ba za ka samu gadon za ka kwanta ba. Misali in kun je wani wuri taro za ku kwana, ba lallai ne mutum ka samu gado ka kwanta ba. Dole ne ka kwanta ƙasa. Amma kwanciyar ƙasa ya fi cire gajiya. Dan mutum ya je gona, yaɗan yi aiki, ya yi aiki, ya yi aiki, aiki har yabi jikinsa, to in ya dawo dai kwanta, in ya kwanta a kan gado jikinsa zai ci gaba da mai ciwo. Amma in ya kwanta ƙasa zuwa dare zuwa safe, to in ya kwanta zuwa safiya dai ji jikinsa gajiyen ya fi fita. Kuma kwanciyar gado ya fi daɗi. Kowa yana son gado. Duk mai kwanciya a kan gado ya san me nake faɗa, daɗi ne a kan gadon nan.

Ina zuwa cin abinci a wurare da yawa a wurin aiki. Idan na je ni wurin aiki akwai wurin da ake saida abinci ta sallaken titi. Idan na sallake titi ina zuwa in je in siyo abinci. Wani lokacin in siyo masa ko ɗan wake in samu in ci amma mafi yawanci ina cin tuwo saboda ya rike mun cikina in samu in ci abinci ya ƙoshe da ni tunda ko na fara aiki ba ran ji yinwa ba. Nan kuma wani lokaci idan na ci abinci a gida shi ke nan ba sai na ci abinci a wurin aiki ba saboda shugabanmu baya ba mu kuɗin abinci. Idan ya ba mu sai mu je mu siyo, in bai ba mu ba kuma shi ke nan abincin da na ciwo daga gida da shi zan yi aiki har mun yi sai an tashi sai a sallame ni. To an sallame ni wani lokaci ina siyan garin kwaki in haɗa da suga daga gida inci in haɗa da ruwa in samu in ci in ƙoshi. Wani lokaci kuma na dawo gida ina samu an yi abinci sai in ɗauka inci amma ban samu ba sai in yi haƙuri. In an sallamo ni kuɗin wurin aiki sai in karɓo kuɗin in zo ni in ci abinci.

Gidanmu akwai ƙasa, akwai yashi duka babu wanda za ayi. Ta bayan, ta zauren gidan da gaban gidan an sa intalok ne. Ta kuma gefe akwai inda aka yi siminti aka filaste shi, aka yi fulo ta inda wurin ruwa in ya zo sai dai ya gangara. Ta wani wuri kuma yashi ne a ta bayan gidan. Yashin nan idan an yi ruwan sama wani lokaci yana zama laka laka haka. To yashi shine ta bayan gidan amma duk ta gaban gidanmu duk intalok ne. Intalok ɗin nan an sa lokacin da ake gina gidan ne aka sassaka gaba ɗaya. Da bai isa ba sai aka yi fulo, siminti ma ya zo ya ƙare sai aka bar gefe gefen da yashi. An bar yashin dai saboda idan za a dan yi aiki da yashi kamar in za a soya gyada ana ɗeba yashin a yi ko in za a wanke tukunyan da yayi baki ana ɗeba yashin da shi. Ba kowane ƙasa bane ake amfani da shi a soya taso yi haka.

Eh ina sanya bel kullum idan zan sa kayan makaranta, idan zan yi zanzaro ina sa bel a ƙonkoso na. Yau ma da zan je makaranta na manta ban sa bel ba kuma yanzu idan ina je makaranta ina cire zanzaronai. Wani lokaci ina je makaranta sai su ce in sa zanzaro to sai in saka. Yau kuma ban je da bel ba sai Allah ya yi ba wanda ya tambaye ni. Da a ce an tambaye ni in sa bel da in yi zanzaro da ko na yi babu bel da a ce a'a in cire saboda zanzaro in ba da bel ba a yi. Shi sa Allah ya taimake ni in samu malamin ba malamin wai ya tafi wani wurin biki sai sa bai sa ni bai zoba amma da ya zo da ya sa ni zanzaro. Da ya sa ni zanzaro kuma in ya ga ba bel to akwai matsala zai ce mun in dawo gida in zan ɗauko bel ko kuma in fita makaranta ko kuma zai iya mun alfarma ya bar ni in shiga cikin makaranta in samu in yi koyo amma gobe ba zan manta ba zan tuna da bel dina zan saka shi a ƙunkuson wando na saboda kar in manta shi.

Eh, ina taimakon mutane ta wurin idan ina da kuɗi, kuma wani bai da shi, sai ya tambaye ni, sai in cire a cikin wanda nake da shi in baya. Yanzu haka ɗazun ina zaune, ina na fita na je na shago sai wani wai in tura mashi kati. Sai na tura mai sai yace in taimaka in ƙara mai shi bai da kuɗi. Toh, ina taimaka na ƙara mai. Amman ba kullum ba ne nake taimakawa mutane. Idan na kalla ya kamata to zan taimaki mutum in tura mishi kati.

A'a, ni bana rubuta kashe kuɗi. Idan bukatan kuɗi ya taso, cirewa nake yi in je in kashe in siya abin da ya kamata. Amma ni wai in saya ina cewa wai a'a yau na kashe naira ɗari bari in rubuta saboda in tara. To duk wannan ba amfanin da zai yi min. Shiyasa ni na fi son kawai idan zan yi amfani da kuɗi in cire in je in siya abin da zan siya. Ɓalallai bane wai sai na kashe. Kashe kashen kuɗin nan duk ba shi bane. Shiyasa indan kashe kuɗina ina kashe wa ne ba da tare da rubutawa ba. Rubutawa nnan yawanci 'yan kasuwa ne suke rubuta wa wanda suke riƙe da kasuwanci ko in za a aike ka, inda za ka je ka saya abu ka kashe kuɗi, za a rubuta ma saboda ka rabata lissafi. Idan an ɓata lissafi za a iya samun matsala. Shiya sa kullum ake idan za a aike mutum ana aikan shi ya je shi saya rubuta mai saboda ka rabata lissafi. Amma ni in zan kashe kuɗina bana rubutawa ko rubutu bana yi. Yanda na sa gada ma haka zan kashe kuɗina hankali na a kwance.

Maganar sasanta rikici a wurin aiki ni bana shiga rikicin da zai sa harya taho ya zama rikici. Bana son tashin hankali, shi yasa rikici a wurin aiki fita nake daga cikinsa. Idan kuma an samu rikici ko rashin magantuwa tsakanina da abokin aiki to zan-zan ce mai zo muyi magana. Zamu fada ma juna ne ga abun da kamin bana so shi ma ya fada mun abin da na mishi wanda beyi ba. Bana son anayi ana rikici ko wa a sasanta, a gyara kuma a gyara kuskure saboda nan gaba zamantare anayi ba'a son rikici. Idan ana yawan yin rikici to za'a samu matsala ta yanda kowa ba za ta samu aiki ba, ci gaba ba zai ta zuwa ba. Amma idan an sasanta rikici tsakanin ka da abokin aikin ka to aiki zai ci gaba ta yanda in an samu wani aikin da zai kawo muku kuɗi tsakanin kai da abokin aikin ka to zaka samu kaima ka shiga. Amma idan kuna fada shi zai, shi zai samu kuɗin bazai ba ka ba amma kuma idan bakwa rikici zai rabawa tsakanin ku.

Ina amfani ne da waya, waya mai suna Techno. Wayan nan tana da ƙarfin batir mai kyau. Batirinta tana riƙe caji. Wayan nan an siye shi ne lokacin za muje taro. Na cewa iyaye na su siya mun waya. Suka ce mun kar indamu. Sai mama na ta je wurin baba na sai ta karɓo mun wayar sa. To yanzu wayan sa ne tun twenty-- two thousand and tun shekarar ɗari biyu, dubu biyu da ashirin da biyu. Aka karɓo mun wayan. Lokacin nayi exam ne, jarabawa a makaranta. To da wayan ne ya taimake ni na rubuta jarabawa. Bayan nagama rubuta jarabawan, wayan na ci gaba da aiki da shi aka bar mun. Shi baba na sai ya siyo wani waya irin sa kuma. Amma yanzu haka waya na yayi shekara huɗu. Wayan tana riƙe caji, ga ƙarfin network, gashi ina yin yanar gizo-gizo da ita. Wayan gaskiya yana da inganci mai kyau.

A gaskiya na fi son ranar Asabar ko ranar Lahadi saboda ranar Asabar ina hutu ne mai kyau. Idan na baya ranar Asabar yawanci bana zuwa aiki. Aiki yawanci baya zuwa ran Asabar. Idan na je, idan na zo, na dawo gida ran Juma'a na kwanta, in nayi bacci na tashi Asabar sai na tuna banda aiki in ƙara komawa bacci, in yi hutawa na, in tashi, in wanke kaya, in sa, ci abinci, in yi kome da kome. A ma ni ranar Asabar shine ranar da na fi so saboda ranar yana min kamar ranar hutu ne.

A lokacin damuwa ina samun an kwanciyan hankali idan na sa waƙa. In na kwanta na sa waƙa, sai in ɗan ji damuwa sun sauka. Nan ta jin waƙan nan ne na tsawon lokaci kaman awa ɗaya hakan nan, sa'a guda ɗaya ko sa'o'i ashirin hakan nan. In ta jin waƙa in ta jin waƙa, in ina jin waƙan nan hankalina zai yi kwanta sai in manta da dama damuwan da yake damuna. Idan na manta da damuwan da yake damu na, sai in tashi in ci gaba da harkokin da ke gaba na. In manta da shi yawancin lokacin damuwa shine lokacin da mutum bai da kuɗi. Sai in je ina tunani ya za'ai in samu kuɗi? Sai in ɗan sa waƙa idan na kwantar da hankalina ko kafin nan in fita in je nemo kuɗi ko kuma idan wani ya ɓata mun rai sai aka zo aka ce mun in yi hakuri in na ɗauki wayana idan na sa waƙa, sai in ji ko ina yayi daidai ba sai na ba sai na je na tayi fada da mutumin da ya ɓata mun rai ba idan ina zaune ni kaɗai na kunna waƙa na hankalina a kwance to ba abun da zai faru.

A kwanakin baya kuɗin wutan lantarki yana ina biyan dubu ɗaya a sati a wata ke nan dubu huɗu. To sai akazo aka za ka ƙara sadan lantarki. Za ka ƙara sadan lantarki to ina biyan dubu uku kowane sati a to ke nan dubu sha biyu a wata nake biya wutan lantarki. Lokacin kuma da ba a samini mita ba wanda akwai mutanen da su gidan wutan gidansu gidan haya ne. To su mutanen ana samu su, ana samu su wuta direct da yanda wutan yana iya zo da ƙarfi da kuɗin wutansu daban ne. Suna biyan dubu ashirin a gidan inda gidan haya ne. Indai gidanka kai kaɗai wutan an ja ma daga transformer direct to lokacin kalan wutan can ana janshi kuɗi ake biya dubu ashirin ko dubu goma inka basu bara su karɓa ba. Amma in ka biya dubu ashirin za su karɓa sai a ja ma wuta gidanka lantarki ya zauna. Amma ni dubu goma sha biyu ne nake biyan kuɗin lantarki a wata.

Eh ina shan ruwa mai sanyi amma ba kowane lokaci ba. Wani lokaci in zansha ruwa mai sanyi, sai nayi azumi, in yamma tayi sai insha ruwan sanyi ko kuma in zanyi sahur da asuba sai in sha ruwan sanyi. Amma ruwan sanyi idan nasha da yawa yana jawo mura toh shiyasa banaso ina shan ruwan sanyi a kowani lokaci. Sai lokacin zafi idan ana zafi ko zafi ya dameni idan nasha ruwan sanyi yana kwantar da hankali ko kuma lokacin idan nayi aiki a rana nayi aiki ina bukatan ruwan sanyi saboda kaina yana sauka daga zafin da tayi jikina ma zaiyi zafi idan nasha ruwan sanyi na zauna a inuwa toh shikenan na shiga, na shiga jin dadi kenan. Ruwan sanyi yanada dadi amma idan mutum yasha dayawa zai jawo mai mura kuma murar nan mugun ciwone zai iya jima mutum ne.

Eh, ina amfani da ruwan rijiya amma ba kullum ne nake amfani da ruwan rijiya ba. Yawanci ina amfani ne da ruwan da ake tonan shi a cikin birni. Yawanci ruwan rijiya a kauye ne aka fi samun su. Kuma a kauyen nan idan an samu ruwan rijiya, wani yana zuwa da cututtuka da yawa wanda zai iya ma mutum illa. Amma yawanci ruwan rijiya ba wai ni ina son shi ba ne. Na fi son ruwan da za a tona a bohol wanda mutum zai sha. Wancan inji ne yake tonon kalan ruwan can. Idan inji ya tono zai tona ne da kyau ta yanda mutum ta tace ruwan a sa mai magunguna wanda zai tace ruwan ya cire duka datti saboda mutum ya samu ya sha kar ya mai illa. Amma idan ruwan rijiya ne kuma yana iya zuwa da cututtuka da yawa wanda zai iya ma mutum illa.

Ina tofa miyau a ƙasa wurin da yashi yake, wani lokaci kuma ina tofa miyau a cikin gida inda akwai ƙasa. Idan mutum ya tofa miyau a kan bakin hanya to abun yana matuƙar ɓata min rai sosai. Bana so ina kallon miyau a ƙasa, shiyasa ni idan zan tofa miyau, zan nemi wuri in da akwai yashi, sai in tofa sai in rufe shi da yashin. Saboda kar wani ya kalla ya bashi kyama.

Ina ƙaunar ƴaƴan itace kaman tufa ko lemu. Ƴaƴan itace ne wanda suke ƙara ma mutum lafiya. Suna gina jikin mutum ta yanda mutum dai samu lafiya yayi ƙarfi. Idan mutum ya samu ƴaƴan itace na lemu to idan mutum bai da lafiya ana karɓo ƴaƴan itace na lemu a bashi ko idan mutum ya gagara yin bayangari to ana iya bashi lemu. Lemu yana da wani sinadari wanda zai sake cikin mutum kaga mutum ya iya har ya je yayi bayangari ya sauka lafiya. Dan tufa kuma ana bawa mutum lafiya. Yana bawa mutum wanda bai da lafiya da mai lafiya ma duk mutane suna iya ci da ayaba. Duk ƴaƴan itace ne wanda mutum yana iya sha. Mangwaro ma kullum nakan sha wani lokaci amma yanzu haka an fara yayin mangwaro kuma yanzu haka akwai bishiyar mangwaro a gidanmu. Bishiyar mangwaron nan ina iya ɓalla in ci saboda ƙarin lafiya ya gina mun jikina, ya mun, ya mun ƙara mun lafiya ta yanda barin iya faɗi rashin lafiya a cikin sauƙi ba. Ƴaƴan itace abubuwa ne masu kyau wanda suke ƙara gina ma mutum ƙarfin jiki.

Ina amfani da mai daban-daban. Wani lokaci ina amfani da man kaɗanya, wani lokaci in shafa idan nayi wanka. Idan mutum ya je aiki, ya yi aiki sosai har jikinsa ta yi datti, to zai iya dawowa gida. Idan na dawo gida, sai in yi wanka. Idan nayi wanka, to jikin mutum idan ya fara bushewa yana yin fari, shi ya sa sai in nemi mai in shafa. Wani lokaci man kaɗanya ko man alaidi nakan shafa a jikina, shi mai ne wanda yake kara lafiya kuma yana kara kyaun jikin mutum. Idan kuma na ji ciwo ko na ɗan yi targaɗe a ƙafa, to idan na dawo gida in nayi wanka, hena masa da ruwan zafi. Ƙafana sai in ɗauki mai ko man zafi ko wani man zafi, mai da ake kiran shi man zafi, to man zafin nan shi nake shafawa a ƙafa na in ta mulmulawa har sai ciwon ya ɗan yi sauki. Gobe ma haka in sake har sai na warke. Mai kuma bana shafa man gyaɗa. Man gyaɗa na abinci ne, da shi ne ake yi a dafa abinci a aji.

Faɗuwar rana kuma, me zai haɗani da kallon faɗuwar rana? Ni namiji ne ba ta mace ba. Yawanci idan an ga mutum yana yawan kallon faɗuwar rana to mata ne. Saboda mata suna da wani abun da suke son yanayin rayuwa saboda suna kallon faɗuwar rana. Idan ka zo kana kallon faɗuwar rana to ni awuri na in kai namiji ne ka za ma ɗandaudu ke nan. Saboda namiji shi aiki ne ya dace dashi, mata kuma za su iya kallon kalan abubuwan nan saboda su abu kaɗan za ka gaya musu kyau. Abun da bai kai ya kawo ba za ka gaya na musu kyau. Dan na fita kallon faɗuwar rana wasu sau suke jira suke yamma ta yi saboda yanzu su kalli faɗuwar rana. To faɗuwar rana yawanci mata ne suke kallo. Ni bana da ra'ayi akai. Idan na kalli faɗuwar rana sai dai in kalla in wuce amma ba wai in tsaya ina kallon shi ba.

Ina wanke tufafi na sau ɗaya wani lokaci kuma sau biyu. To wanke tufafi abu ne da yake faruwa a lokacin da jikinka yayi datti ko kuma ka je aiki sai kayanka yayi datti. To kayan nan idan yayi datti ana zuwa a siya sabulu da omo sai a wanke. Ko idan kaje makaranta in ka dawo in kayan ka tufafin yayi datti sai a ɗeba a zo a wanke. Wankewa ana yi da sabulu da omo za ka yi da hannunka. Amma turawa sun kawo wani sabon yayi na wanke tufafi. Sai kaga an ɗauki kaya an jefa a cikin wani inji ta zo tana wankewa ita da kanta ba sai an yi amfani da hannu ba. Amma wancan yana amfani da wutar da tarki. Wannan kuma wanda na saba yi ba wai ina wanke tufafin kullum ba ne. Idan ta yi datti sai in ɗebo tufafina in zo in wanke shi kullum in ta yi datti in kuma bai yi datti ba hakan yake barin shi. So da dama nakan ɗebi tufafina injeni bakin injeni Bohol na ɗebo ruwa sai in zo ni gida in zo in wanke tufafina idan na siya sabulu da omo. To wani lokaci kuma, da wani lokaci kuma idan a ƙauye mutum yana ɗebo tufafi ya je shi bakin kogi idan ka wanke ya kai wanka. Yawanci tufafin da ake wankewa a ƙauye mutum baya amfani da omo ko sabulu saboda mutanen ƙauye ba wai sun damuwi da tsaftan ba ne. Damunsu a wanke samin jikin idan zufan ya fita shi ke nan ba sai an ƙara wani abu ba. To ka ga in zufa ya fita ba sai anyi, anyi sa sabulu ko omo ba. A bakin kogi ake wanke tufafin kaya. Tufafin kayan wurin aiki yawanci turawa suna aiki da shi ne da injin wanki. Idan sun dawo daga aiki ko yayi datti ko bai yi datti ba za a ɗauka rigan a sace a cikin, a sashi a cikin injin wanke tufafi sai a wanke a sa omo sai a rufe shi. Shi da kansa zai wanke. Akwai wani sabon yayi injin da aka kawo. To wancan yana wanke tufafi da kyau. Idan ka ga ya fara wanke tufafi zai wanke zai shanya a ciki injin duka za ta bushe. In kayan tufafin ya bushe zai guga. Kai kawai in ka sashe a ciki da omo shi sai ka kunna injin shi zai yi komi. In ka zo kawai za ka ɗauki riga ne ka saka. Mai injinan ba su cin lokaci. Yawanci minti goma zuwa shabiyar ya gama wanke tufafin ya shanya tufafin kuma ya goge su. Kawai zuwanka za ka zo ne ka ɗauka kawai ka sa. Ba dole ne sai ka yi wani wanki da hannu ba. Amma munan ƴan arewa, ƴan da, ƴan da mu talakawa ba kowa bane yake iya siyan injin wanke tufafi. Injin wanke tufafi masu kuɗi ne yawanci suke siya. Injin kuma da, injin kuma yana da matuƙar tsaɗa shi saba kowa bane yake siya. Mu kuma anan talakawa muna amfani da hannayenmu mu wanke tufafi. Muna amfani da hannu, da omo, da sabulu sai mu wanke tufafi. To idan mun yi haka abun yana matuƙar jimawa hannun mutum. Idan mutum yayi wanke tufafi sau da yawa to wani lokaci hannunsa za ka ga yana mai ciwo saboda wanke tufafin ya wanke da yawa.

Ni bana wasa a waje. Na yi lokacin in na yi wasa, to a cikin wayana ne ina buga game a cikin wayana. Amma wasa a waje yawanci yara ne suke. Ina da ƙani wanda suke fita su je su yi wasa a waje, ko wasan ƙwallon ƙafa ko gaɗa ko wani wasa. Amma ni bana wasan a waje. Yawanci in na yi wasa sai dai in yi wasannin cikin waya. Idan kun ga mutum yana wasa a waje, to ya ɗan gama aikinsa ne, baya da abun yi, yana hankalinsa a kwance sai yaje ya wai me zai yi aikin aikinsa na ya je wasanninsa a waje. Amma ni kuma, ni idan na je ni ban da lokacin da zan saya ina wasa a waje. Shi yasa idan na je ni aiki, in naje dawo ina sace komawa, na je ni aiki ina dawo in nai yawo na, sai in dawo in zo gida ni in kwanta. Amma ni bana yawan yin yawo, bana naman yin fita waje yin wasa. Yawanci yanzu an bar wa yara ne saboda yaran ma wani lokaci iyaye suna hana su fita yin wasanni a waje. Idan yaro ya fita wasa a waje, to wani lokaci akwai masu kwamishen yara sai suna buƙatan kuɗi saboda a kafin a sake yaro, to kalar mutanen can ake soro sai sa wasu iyaye suke ɓaɓɓoɓoye mutanen su, yaran su a cikin gida sai ka ga yaro ya hana shi fita. Yaro kuma ba zai fahimci cewa menene dalilin da ya sa ake hana shi fita ba. Sai dai ka ga yana ɓata rai da iyaye. To kuma iyaye ba abun rainawa ba ne. Sai ka tsaya kawai ka saurare su sab kar ka je ka yi wasa a waje. Idan kuma ka yi taurin ka yi kaje kaje za ka ce zaka yi wasa a waje, to ta iya samun masu kwamashe sun kwamushe ka kuma za su buƙaci kuɗi ne wanda kai ba za ka iya biya ba don da zai ba ka wahala. To idan mutum ka ga in ya kalan abun can ya same shi, dole ne ya nemo kuɗi ko bashi ko taya ya nemo. Kuma wani lokaci in an muta iyaye sun sa sayar su yi, sai su je gidan boka su yi magani a samu a dawo musu da yaro. Wasu kuma se gidan da suke ciki za su siyar saboda a je a karɓo yaro. Saboda duk abun nan da ya jawo wasan da yaron ya je a waje ne. Idan an hana shi, yi ba ze gane ba. Amma don in an kwamushe shi ko sau ɗaya haka, aka sake shi to zai fahimta.

Eh ina yin wuta da itace idan zan dafa abinci sai in nemo itace a jeji. Zan shiga jeji idan na je noma. Wani lokaci in je in saro itace sai in shanya a gona in dawo gida in zo in aje. Amma idan nayi haka, in na shanya a gona itacen ɓarayi za su iya ɗauka. Shi yasa idan na saro itace a jeji ina dawowa gida in zo in shanya. Idan sun bushe sai in hura wuta da su. In na hura in dafa abinci, idan na ɗaura wake a wuta to itace na sai ya kusan ƙarewa saboda wake yana da matuƙan tauri dayanda kafin ya nuna sai ya ci itace da yawa. Sai sa wani lokaci kuma itacen nan yana bani wahala ta wurin hayaki. Itace yana da hayaki ne mai sosai dayanda idan ka hura shi idan ba dai ya kama wuta yana ci balbal ba. Da asamu babban matsala. Zaka ga itace yana, itace yana ci ko kuma baya ci amma hayaki zai cika ma mutum ido. Shi yasa wani lokaci ake aiki da gawayi. Gawayi shine idan anyi ƙone itace sai a zuba mai ruwa tun itacen bai gama zama tokaba sai baki sai aka karya shine ya zama gawayi. To ana siyan gawayi a hura wuta ayi abinci. Wani lokaci kuma da gas ake yi sai a hura wuta ko stove. Lokacin baya ana amfani da kero ba itace ba. Ana amfani da kero sai a kunna stove sai a yi da lagwani a kunna wuta yana dafa abinci sai aka zo aka fara gayin gas sai aka manta da itace da wannan. Amma har ita yau har gobe ana kan aiki da itace saboda hura wuta. Amma ni bana aiki da shi saboda idan nayi aiki da shi idona yana min zafi hayaki yana damuna.

Burin mu a aiki, babban burin mu shine muyi kuɗi, mu samu abin biyan buƙata ta yanda ko da ace an zo rayuwa ta yi zafi. Idan kana da kuɗi, zaka samu kuɗi ka biya wa kanka buƙata. Amma in ka tsaya wasa, ba za ka samu kuɗin da za ka biya wa kanka buƙata ba. Abun zai baka wahala. Burin mu a aiki shine mu cimma nasara, mu samu muyi kuɗi ta yanda zamu more rayuwa na yau da gobe. Rayuwar yau da gobe yana bukatan kuɗi saboda ayi aiki da shi. To muna bukatan aikin mu ta zama da inganci. Burin mu shine muyi kuɗi, muyi inganci. Aikin mu yayi kyau ta yanda za a yabe mu a kira mu aiki na gaba saboda mu samu kuɗi.

Idanuna suna launin baki, wani lokaci kuma akwai ɗan fari-fari a ciki. To idan idon mutum launi shi yayi haka, shi ne yana da lafiya kenan. Amma idan launi idon mutum yayi baki, baki baki baki a ciki ko kore ko ja, yawanci idan yayi ja to mutum ya gaji ne ko yayi kuka sosai ko wani abu ya shiga ma ido sai launin idanun zamaja. Idan kuma baki ne, shi ne normal lafiya kenan. Idan kuma yayi kore to duk launin da yayi kore, alamu ba lafiya haka ma tamishi ya je ga likita ko likitan ido ko likitan lafiyar jiki gaba ɗaya.

Ina tafa hannu kullum kaman ina huba abokina wani lokaci sai mu tafa. To tafawan kala kala ne. Akwai tafawan gaye, akwai tafawan abokanai, akwai na arziki, akwai na mutunci duk ba inda ba ayi, akwai duk da na mutunci. To tafawa akwai wanda ake yiwa har na kungiyar asiri wanda babu kyau amma ni ina tafawa mai kyau ne. Idan ka haɗu mutum abokinka da safe sai ka tafa dashi sai ku gaisa ina kwana, ya gajiya. Wani lokaci ana tafawa kowane rana da safe zaka tafa, in kun haɗu da rana za ka tafa, da dare ma za ka tafa. Zaka gaisa da hannu ake yi, zaka ɗauki hannun ka kaba shi sai saka hannun ka a cikin nashi shikenan kun tafa kenan sai kuyi magana yaya gajiya. Idan kaje makaranta ko wurin aiki sai ka samu abokinka ko suna zaune sun kai su ashirin sai ka bina farko kace mai "ina kwana" saika tafa dashi. Na biyu ku tafa “Yusuf” sai ku tafa da shi sai ku tafa da duk wanda mutane ashirin ɗin nan kamar su Bulus da su Nuhu da su Shedi duk wanda, duk wanda ka ga dama zaka tafa da shi har da mutanen da ba ka sani ba ana tafawa. Amman an tafa in an dawo gida sai azo a wanke hannu saboda in an tafa wani yaje shi ya rike datti ya dawo gida ya iso cikin majalisan abokananku. In kunzo sai ku sai su tafa da kowa ya sake ɗeban dattin nasu ya sake bayarwa. Kai ma in kazo ka same su sun kai biyar ko ashirin sai ku kawo hannun ka kuna tafawa to zaka ɗebi datti dayawa. Idan ka zo cin tuwo zaka haɗa da tuwon da datti ka ci duk ya samarma rashin lafiya. In ya jama rashin lafiya dole ne sai ka nemi likita ya baka magani kana sha ya maka allura. Shiyasa idan ka tafa in ka dawo gida sai ka zo ka wanke hannun ka da kyau ya fita fes ta yanda babu abun da zai sameka.

Ni ba na iya yin iyo saboda iyo wani abu ne da sai mutum ya koya. Ana yin shi a cikin ruwa idan ka sami. Idan ka samu ruwa da yawa wanda ya wuce kanka sai ka nemi sai ka cire kayan ka, sai ka bar ɗan ƙananun kayan ka wanda za ka shiga ruwa dashi sai ka shiga ruwa sai ka yi iyo. Ɗan shaƙata ka fito ka sha iska musamman lokacin zafi. Iyo yana da matuƙar amfani saboda idan ka yi iyo in ka fito za ka ji iska. Amma in dai ana sanyi ne in kai iyo ka fito za ka ji sanyi to za ka iya kamuwa. Da wani cuta, shi ya sa yin iyo, yin iyo ya kama ne da mutane daban daban ba kowa bane ya iya yin iyo. Yanzu misali a ƙauye mutane da yawa suna iyo saboda akwai babban ruwa a ƙauyuka. Idan ka je wani lokaci ko ba ka son koya dole sai ka koya saboda dole ne wani lokaci za ku sallaka ka ce za ku je gona. Ko a aike ku a ce ku je gona to in gonan yana sallaken kogi. Dole ne kai iyo ka sallaka in kuma baya sallaken kogi shikenan ba sai ka yi iyo ba. Iyo yana da matuƙar amfani wa mutum da yake ƙauye ya koya. Saboda wata rana zai iya, za a iya ce mai ya zo shi ya, ya zo ya kama kifi. A kan ruwa in ya hau kwale-kwale za su yi iyo in abunsa ya faɗi a cikin ruwa dole ne ya shiga ya yi iyo. Ko an samu hatsari a kan kwale-kwale, to dole ne mutum ya fito. Ya zo ya yi iyo.

Ni bana wasa a waje saboda ni ba yaro bane. Wannan tambayan ya zo min jiya, na ba da amsa da yawa. Na yi dogon bayani a kai, nace "ni bana yin wasa a waje". Yawanci idan za'a yi wasa, yara ne suke yin wasa. Hanna ce misali, wasu yara yanzu ana hana su fita wasa saboda in sun fita, akwai mutane masu ƙwamushen yara da yawa. To su dinnan za su iya kama mutum, su ji ma mutum ciwo. Shi ne babban matsala.